Eh mana, ina so su saya ma kusan koyaushe ai abubuwa da take. Amma gaskiya nafi, buɗe wane, alokacin, zafi haka. Musamman idan ana zafi, amma in ba haka ba gaskiya bana buɗewa. Kwata-kwata ba na buɗewa. Amma ina buɗewa sosai ma ai ya zama ma sabo, ya zama jiki. Hatta kai idan ban buɗe ba ma ba na jin daɗi. Eh, ko kuma in ce idan na buɗe na fi samun natsuwa. Na fi samun yin bacci cikin kwanciyar hankali. Da dai abubuwa makamantan waɗannan.

Toh sai in faɗi ɗaya daga cikin. Ɗaya daga ciki shi ne a kullum ina so na ga na kai matakin da nake so na kai. Na kai matakin da nake so na kai. Ta yadda zan fi ƙarfin abu na biyan buƙata na rayuwa na yau da gobe. Da kuma buƙatar wani nawa ya kasance idan na kai matakin da idan wani yana da buƙata haka, sannan nakai wani mataki. A samo mai abin da yake so cikin ikon Allah. Wannan ɗaya daga cikin fata na ne. Ina fatan hakan ya kasance. Ina fata hakan ya kasance. Wannan shi ne ɗaya daga cikin burika na a aiki, dukda ba ni ke yin komai ba, nufine.

Eh ina iyawa amma ba yau koda yaushe ba saboda wasu abubuwa ai kamawa suke yi. Idan ta kama lafiya lau ina yi amma gaskiya ba koda yaushe ba. Ina yi lokaci lokaci. Amma yadda yace lokaci lokaci ne ina iya yi saboda in na tashi da safe nayi aikin da nake zan ɗan kwanta na huta. Idan wani aikin ya zo a ɗan tsakanin wannan shi ma ina samun dama na yi amma ba sai da marai tabbas tabbas sai ba ina yi ba amma ina iya yi mana. Musamman idan na kam ba zan cutu ba. Ko yanzu na samu zan iya yi.

To ina kiyaye rayuwa ta hanyoyi daban-daban saboda ai duk abunda aka ce sirri ne fa sirri ne. Kuma in dai ka san mahimmancin sirri, za ka yi iya yinka wajen ganin ka killace shi to wani ma ba zai gani ba. Ba za a yi risa. Ina iya koƙari na, don ganin na killace wasu sirri na. Ina sa shine awaje na musamman. Ta yace babu wanda zai gani. Ta yace babu wanda zai gani. Saboda sirri dai sunan shi sirri ko a ina ne. Sirri suna shi sirri ko a ina ne. Ina kokarin.

Ina yanke shawara ne akan abin da ya dace, musamman kan matsalan da ake fama da ita. Kuma ina amfani da shawarwari na waɗanda suke da ruwa da tsaki a kai domin yin adalci akan sharan da ake yi da kariya da shawarwar mutanen da suke da ruwa da tsaki a kai. Shawararin Mutanen da suka dace, anemi mashawararsu. Hmm.

Akwai abubuwa da dama suna bani ƙwarin gwiwa, musamman idan ai kasance ce wa ina matakin da ya kamata nayi na gina kaina. Kuma in sha Allahu na ɗauko hanya, duba da ina yin shuagabannin ku shi hokkokin mu su kai wannan matakin cikin ikon Ubangiji. Ina fatan kai wannan matakin cikin ikon Ubangiji. Ina samun ƙwarin gwiwa ne musamman idan na ga wasu daga cikinmu suna bunkasa, suna zama wasu a hankali a hankali kuma ta hanyar wannan aikin da muke yi. To nima, ina fata yau da gobe wani rana ni ma a ce ni ne, a ce ni ne ake nunawa a matsayin da su suke. Ko kuma wanda yafii na su, tun da dai an san cewa so so ne, amma an san kai yafi, zan so a ce matakin da yafi su ma, zan so a ce matakin yafi na su. Ina maka ina wannan fatan sosai sosai. Kuma ina ƙara samun ƙwarin gwiwa musamman idan na ga ita nake samun ci gaba fiye da da. Gaskiya ina samun ƙwarin gwiwa sosai. Alhamdulillah. Babu abin da za mu ce sai dai godiya. Babu abin da za mu ce sai dai godiya. Muna miƙa matuƙar godiya sosai sosai. Muna miƙa godiya sosai sosai. Muna miƙa godiya sosai sosai.